Gaskiya ne, ba kalan tufafin da ba na so ba, ba kalan tufafi da zan ce ba na sawa ni. Ina sa kowane irin kalan tufafi. Ba kalan abin da dai ba na yi. Ni gaskiya ina ƙoƙartawa komai a rayuwa. Ina sa kowane irin kalan tufafi. Ina sa daban-daban itace, da reshe daban-daban. Ba wanda dai ba na yi gaskiya. Komi ina sa jikina, ina sa kayan auduga ne, ina sa kayan siliki ne. Amma dai gaskiya na fi son na auduga don na fi sa shi. Dan shi ne kala wadda-- kalan tufafin da na fi so kuma wadda na fi sawa a ko yaushe. Kuma shi ne dai wanda na fi son na ji daɗin sashi a kowane lokaci. Gaskiya na fi jin daɗin sa kayan auduga. Na fi jin daɗin shi sosai, sosai. Ko a yanzu ma kayan auduga ne a jikina gaskiya. Ba na son, ban fiya sa na siliki nan ba gaskiya. Amma na fi son na auduga. Na auduga ya fi mun daɗi, ya fi mun komi da komi. Kuma gaskiya na fi jin daɗin shi a ko da yaushe. A ko yaushe za ka ganni na fi son irin kayan auduga ɗin nan. Sabila da yana ba ni irin farin ciki da kuma abubuwan da mafi yawanci gaskiya nake bukata. Shi kayan auduga ke nan. Amma kayan silikin nan to shi inma yana ba ni abin da nake bukata amma kuma na fi son kayan auduga. Don kayan auduga ya fi mun saukin sawa, ya fi mun saukin cirewa, ya fi mun sauki koma me. Ka san duk abin da za ka samu sauki in ka zo sawa ko ka zo cirewa gaskiya ni, ni ba na son abin da zai dinga ba ni wahala a rayuwa. To shiyasa ban fiya zama ina wani tunani ko ina wani abu, a'a. Kawai duk abin da ya zamtociwa yana nan, na auduga ne ni na fi son sawa. Indai na auduga ne gaskiya. Ni ba na ma wani takura kai na gaskiya. Inde kayan auduga ne nikan za ka ganni ina sashi. Kawai ba na ma wani son wani zance ko wani mene ne, mene ne. Ni da ka ganni kawai duk abin da ma ya shafe wani abun da ba wahala a rayuwana, ba wahala. Ai, ba na son wani abun da zai takura min kuma ni ba na son takurawa mutane. Haka ne nake. Duk abin da zai sa ni in takura ko kuma ya takura ni ko in takura wani ko mene ne gaskiya ne a hakikani gaskiya ni ba na so wallahi kwata-kwata. Ba na so duk abin da zai sa in takura kaina, in je in yi wani abu ko in yi kaza ko mene ne gaskiya ni ba na can. Ni ba na ra'ayin ire-iren wannan abun. Dan ni ba mutum ne wanda ya fiya son takura ba ne. In ka takura ni gaskiya zan ga kamar ka wannan na rayuwana ne ka, ka hana ni jin daɗi. To shiyasa ni ban fiya son wai in kalla wani yana takurani ba gaskiya. In wani yana takurani min ma gaskiya zan faɗa mishi zan ce malam kana takurani gaskiya. Dan ni duk wanda zai takura ni gaskiya ba na, ba na shiri da wanda zai takura ni ko wanda zai kawo abun da zai takura ni. Ni a rayuwana kawai just ina yin abun da ya danganta ne ko ya cancance ne ko kuma abun da nake ga ya kamata. Dan duk abun da ka ga ya kamata maka. Ko wani baya burge shi ne kai ka yi. Indai yana burge ka kan ba shi ke nan ba. Shiyasa nake tunani indai abun da nake yi yana burge ni kan shi ke nan. Indai baya burge wani to ya rage nashi amma ni in yana burge ni shi ke nan. Kuma ina, ina jin daɗin gaskiya. Komi da nake ina yin lissafi kafin layi. Ka ga rayuwa in za ka yi lissafi gara ka yi shi. In za ka yi abun da za ka yi lissafi, in za ka zo ka yana dama ma ya rage naka amma kafin nan ka yi wani abu gara ka yi lissafi gaskiya. Ka yi lissafi don lissafi yana da kyau gaskiya a rayuwa. Ka yi lissafi ka san abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Dan in ka zo ba ka yi lissafi ba komi a rayuwa yana, yana, yana, yana da wannan, yana da amfani, yana da advantage kuma baya-- yana da disadvantage. Komi a rayuwa, komi da za ka yi shi yana da amfani kuma yana da shi alfahin. Shiyasa nake tunani nake cewa eh in zan yi abu gara in san matsaya na gara in san me ya kamata na yi shi. In ban, ban sani ba kuma ka ga wannan ya zamu to wani abu kamar shirme ni zan ce ko mene ne. To shiyasa nake sa jikina abun da ya kamata lokacin da ya kamata kamar yadda nake yawan cewa. To shiyasa yanzu nake sa jiki, nake sa ran inyi abun da ya kamata kuma inyi abu mai amfani. Kuma ba yadda za a yi mutum ya ce kaza da kaza da kala. Gaskiya kawai gara mutum ya sa jiki abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Yadda yake yawanci nake yawan cewa mu sa jikimu abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Kuma kaya, tufafin auduga gaskiya na fi son shi a ko wane irin yanayi, a ko wane lokaci kuma na fi sa shi ma. Ko yanzu kayan auduga ne a jikina. Kayan auduga ne a jikina. Ban fiya son ina sa na silikin nan ba gaskiya. Na audugan nan ne dai kawai shi nake so gaskiya. Ko wane lokaci na auduga, na auduga. In na sa na auduga ina jin daɗin shi in kuma ban sa ba ma to wai sai in rasa ma mai yake min daɗi. To shiyasa nake na fiya son sa kayan auduga. Gashi nan dai a jikina yanzu haka kuma in zan fita ma kayan audugan da shi nake fita yawanci. Ina sa na siliki amma kuma tun da an tambaya wanne na fi so to gaskiya na auduga ne na fi so. Ban fiya son sa na silikin ba amma ina da na siliki, ina da na auduga. Ko wanne a cikinsu ina da shi amma ya danganta dai da inda zan je da abun da zan yi kawai ni ka. Amma dai ina sa na audugan da na silikin gaba ɗaya ba wanda in za a tambaye ni ina sawa ko ba na sawa ina.

A gaskiya ba lokacin da ba na amfani da waya na gaskiya. Ko da yaushe ina amfani da waya na. Dan ko yanzu haka ma koma da yaushe a rayuwa ne. Ba lokacin da ba na amfani da waya na. Ina amfani da waya na a kowane lokaci, a kowane irin yanayi ina amfani da waya na. Dan ina amfani dashi ina jin dadi. Kaga in zaka yi amfani da abu kana jin daɗi lokacin da ya kamata ko ma me kana yin shi bisa tsari. To yanzu gaskiya ko yanzu haka ma ina amfani da waya na. Amfani da waya na yana bani abin da nake bukata, abin da ya kamata na yi ko ko ma me ina yin shi bisa tsari. Gaskiya kafin nan nayi amfani da waya na ina tunani in san cewa eh ga abin da ya kamata, yi abin da ya kamata lokacin da ya kamata. Ina tunani in san menene ya kamata in yi a lokaci kaza, menene ya kamata in yi a kaza, menene ko koma me nake ina yin tunani kafin nan na yi shi. To shi ya sa ko da yaushe ina amfani da waya na saboda waya na yana taimaka min sosai wajen neman kuɗi ne, wajen neman kaza da kaza. Gaskiya ni a rayuwa gaskiya waya na ba abin da waya na bai mun ba kuma ya taimake ni sosai a kowane irin yanayi. A kowane kalan yanayi da nake ciki gaskiya waya na ya zamanto mafaka ne, ko'in ce ma'adana ma komi gaskiya waya na dai gaskiya ya taimake ni sosai kuma ina jin daɗin hakan sosai sosai. Kuma gaskiya ina ƙara jin daɗi, ina ƙara godiya wa Allah da ya sade waya na kuma na samu in san abubuwan yadda zai matakan da zan bi in samu kuɗi da sauransu. Kuma gaskiya a koyaushe ina jin daɗi. Yanayin yadda nake neman kudi, yanayin yadda nake sawa komai gaskiya ina yin shi bisa tsari. Ina sanin yadda ya kamata ina sanin me zanyi da sauran su. Kaga kuma a san a rayuwa dai kuma me in abin da zai jawo maka jari, ya kawo maka abin da ya kamata. Gaskiya haka waya, ka sa hankali ka yi shi indai abu yana kawo maka arziki, yana kawo maka kuɗi, yana kawo maka abin da ya kamata. Komi ana yin shi tsakani da Allah ne, a yi shi bisa tsari, a yi shi base on yadda za ka yi tunani ka sadigi. Kuma me yadda nake yawan cewa ka yi abin da ya kamata lokacin da ya kamata. Komi za ka yi shi, ka yi shi tunani kafin nan ka yi shi. Don kar ka zo ka sinci ko sunduma cikin da na sani da wasu abubuwa. To kaga gara a ce dai ka yi tunani, ka san me ya kamata, me za ka yi, lokacin da za ka yi, abin da za ka yi ko kuma me ka yi shi dai bisa tunani gaskiya. Shine abin da nake yawan cewa ke nan. Mu sa hankali, mu sa abin da ya kamata. Mu yi tunani abin da ya kamata kafin nan mu yi. Kumi ka zauna ka kiyasta, ka yi tunani eh wane wane abin da ka yi nan ya yi. Ga lokacin da ya kamata ka yi, ga lokacin kaza da ya-- ko ma me ka yi shi bisa tunani. To shi yasa nake cewa haka. Baba na yi abin da ya kamata, ka yi abin da ya kamata, yi lokacin da ya dace. Ba wai lokacin da bai dace ba. A'a, ka yi lokacin da ya kamata ka san cewa eh ka yi shi, ka yi shi kasa. Komi dai muna yin shi kafin nan na yi sai na yi tunani gaskiya. To shi ya sa yawanci inna zauna nake tunani, nake amfani da waya na sosai. Don ba na so a ce ina ɗaukan waya na, ba na, ba na yin abin da nake neman kuɗi ko kuma abin da zai jan yo min abin da ya kamata. Toshe sa nake neman arziki da waya na. Nake sanin eh gashi nan ga lokacin da ya kamata na yi amfani da waya na. To waya na shi ya zamanto cewa ko da yaushe ina amfani da ita, ko da yaushe yana hannuna. Ka ga dole saina saman ma kaina mafaka ko mene ne yadda zan samu kudi tunda ba wai wani aiki nake yi ba, ba komi nake yi ba ga inda ya kamata, ga abin da nake yi nake samun kuɗi. Kaga lallai dole sai na sa jiki na ci gaba da nema yadda na samu lokacin wannan ƙaron ma in ƙara samu, samu, samu kuɗi yadda nake yi. To shi yasa nake yawan sa jiki, nake yawan yi wa kaina albishir kuma nake yawan godiya wa Ubangiji da ya kawo mun hanya da nake samun kuɗi. To kaga ba abun da zakace, ba abun da zaka ce wa ubangiji tun da shiyasa ya ba wa wayanda suka eh, shi ya basu baiwa to kaga tunda shi ya ba su baiwa, ya ba su abu, shi ya ba su komi da komi. To shi yasa nake yawan gode mishi, nake ƙara jin daɗi, nake ƙara ƙwazo, nake ƙara abin da ya kamata. Toshe sa nake yawan cewa yi abin da ya kamata lokacin da ya kamata. In ba ka yi shi ba wannan ya rage naka, wannan abin da ka yi shi in ba ka yi shi bisa amfani ba, bisa tunani ba to kaga ya rage naka. To shi yasa, sa jiki kawai ka yi abin da ya kamata. Koma me inene ne ka yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Indai ba ka yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata ba to ya zamanto cewa ka sanya ka, ka zama wawa ke nan. Kuma me za ka yi a rayuwa? Yi tunani baba na, yi tunani, yi tunani. Tunani shine komi a rayuwa. In ba ka yi tunani ba ka yi abu kam ai ya rage, ya zama shirme. Ka zamanto cewa kana tunani, ka zamanto cewa kana tunani kafin ka yi abu, ka yanke hukunci, ka yanke misali, ka yanke komi ka yi shi bisa tunani a rayuwa. Indai ba ka baƙa tunani ga ya zamanto cewa kaman ka yi, kama banbancin ka da, da dama dabbobi tunani ne.

Gaskiya, yadda zan ce ko kuma sa'o'i da nake kallon wayana. Ba zan ce ga sa'o'i gaskiya ko in ce in qiyasta ba. Gaskiya a ko da yaushe ni ina gida ko na dawo gida, ba ma gida ba, gaba ɗaya. Ko da yaushe ni zan iya cewa, kaso casa'in ko kuma kaso ɗari ko kuma tamanin na rayuwa na gaskiya ina amfani da wayana ne. Wayana ya zamto cewa ko da yaushe ina amfani. In ba na ma amfani da wayan to sai in ga kamar In ba na ma amfani, ba na amfani da wayan ko ba na tattabawa sai in ga kamar abu baya mun daɗi ko mene ne. To shiyasa ko da yaushe ina amfani da wayana. Wayana yana kusa da ni, ina tattabawa wayan, ina lallatsa wayan. To shiyasa nake jin daɗi, nake ƙara taimakawa ko nake ƙara bawa kaina ƙwazo da ƙwarin gwiwa da abin da dai yake mata. To shiyasa nake yawan yi ma kaina albishir da abubuwan da ya kamata. To shiyasa nake, nake yawan cewa, yi abin da, yi amfani da abin da ya kamata ko kuma ka yi amfani da lokaci. Indai kana lokacin ka, ko a ce in mutum yana lokacin shi gaskiya sai dai ka jira, sai dai ka yi haƙuri. In ba haka ba to sai dai ka kashe kanka. To mutum yana lokacin shi, kawai ka yi haƙuri ka gan shi, sai lokacin ka ya zo. Kaga kowa yana da lokacin shi a rayuwa. Kai wata kil ka samu amfani ko kuma ka samu lokacin ka ko ka samu dama ka yi wasa da shi. To shi kuma wata kil yayi, yana amfani da wannan dama da ya samu. To shiyasa in ka ga mutum yana lokacin shi, yi haƙuri. Wannan lokacin shi yake. Ba yanda za'a yi ba a ja da mutum a lokacin shi. In mutum yana lokacin shi kawai sai dai ka zuba mishi ido ka gan shi. Amma in kuma kai, in lokacin ka ya zo shi ma sai dai ya zuba maka ido ya gan ka. Dan shi ya yi lokacin shi ya wuce. Kaga kome da ake, ya zance yadda nake kallo sa'o'i da nake kallon wayana, aƙalla a awa ashirin da huɗu da yake nan ina kallon wayana awa ina, ina ga ina kallon, ina amfani da wayana awa sha takwas. Awa sha takwas gaskiya ko kuma awa sha biyar ko awa sha bakwai. A cikin wa'annan sha biyar, sha shida, sha bakwai, sha takwas in zan iya cewa wani ina kai ina amfani da shi ma yana kai awa ashirin hakan nan. Dan bana bacci sosai sosai, bana jimawa In na kwanta bacci gaskiya ban cika yin bacci dogayen bacci ko mene ne sosai ba gaskiya. To shiyasa yawanci ina amfani da wayana sosai sosai. To shiyasa yau ko da yaushe in zai abu nake tunani, nake sanin abin da ya kamata, abin da ya kamata. To shiyasa nake cewa yi amfani da lokacin ka. In lokacin ka ya zo baba na ka yi amfani da wannan lokaci da ka samu, ka yi abin da ya kamata. In kuma ba ka yi ba wani zai zo ya yi amfani da wannan lokacin da ka yi wasa. Eh. To shiyasa muke cewa baba na yi amfani da lokacin ka, yi amfani da dama da ka samu. Dan ƙaramin dama da ka raina to ka yi amfani da shi. Yi amfani da shi ka yi abun da ya kamata. In ba ka yi abun da ya kamata ba wani zai zo ya abu amfani da shi kuma yayi abun da ya kamata. In ya yi to karka ji haushi. Tunda kai maka riga da ka samu daman, ka ba ri ne. To kaga shiyasa muke cewa yi amfani da lokacin da ya kamata. A lokacin da kake ji kake da lokaci sai ka yi amfani da abun da ya kamata. Ka yi abun da ya kamata. Muke cewa ka sa jiki ka yi. Kaga sa'o'in da nake kallo ko nake amfani da wayana, na ke amfani da shi ina neman abin da zan samar ma kaina dama ne. Ina neman ma kaina kuɗi ne. Dan amfani da waya da nake da shi gaskiya ko da yaushe ina neman kuɗi ne. In ka ga ina amfani da waya sosai ko kuma ina neman yadda za a iya in taimake kaina. Shiyasa a kullum nake sa jiki na yi abun da ya kamata. Ko ma me nake yi in yi shi bisa tunani, bisa ƙa'ida, bisa kome da kome. To shiyasa nake yawan tunani in yi abun da ya kamata, yi abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Abun da yawanci nake cewa ke nan. Yi amfani da damar da ka samu. In ka samu dama to yi amfani da shi. Ka gode wa Allah ko wani lokaci kuma ka sa jiki ka yi tunani ka yi abun da ya kamata. In ba ka yi ba ya rage naka. To shiyasa nake cewa sa'o'i da nake amfani da wayana nake yawan addu'o'i, nake yawan amfani da su nake neman kuɗi. To shiyasa nake ƙara taimakon kaina nake ƙarawa kaina ƙwazo, nake ƙarawa kaina irin abubuwa da yawa da gaskiya. To kaga ba abun da ya kamata mutum ya ce ko abun da ya kamata mutum ya yi bisa kamar ya sa jiki. Tunda sa jiki ba abun da ya kai mutum ka dinga sa jiki kana taimakon kanka. Tunda taimakon kanka za ka yi ka sa jiki ka ci gaba da abun da ya kamata. To shine abun da ni nake yawanci nake gani ke nan. Abun da ya kamata mutum ya yi, ya sa jiki. Ka sa jiki ko da yaushe. Kuma me kake yi ka sa jiki. Ka sa jiki ka taimaki kanka. Taimakon kai ai ba wani abu bane. Kai, ka yi taimakon kanka ka ke. In ba ka taimaki kanka ba, ba wanda zai taimake ka. Shiyasa muke ce amfani da waya a zauna a zo, a koya yadda ya kamata a yi amfani da waya. A san yadda ya kamata a yi amfani da waya. Shiyasa muke yawanci muke cewa yi ka.

Gaskiya a yadda nake magance ƙoƙe-ƙoƙe ko irin yadda mutane suke maganganu, ina gaskiya rayuwana ya kasance irin rayuwa ne wadda bai da wahala yake da sauƙi. Ni mutum ne wadda bai da irin matsala ko kuma yake karfafa abubuwa sosai sosai. Ni in zan yi abu ina yin shi bisa tsari ne, ina yin shi bisa tunani, ina yin shi kafin nan nayi abu dole sai na samu na yi tunani, na san yadda abu zai kasance, na san kome ina yin shi yadda ya kamata ne. To a rayuwa kaga dole ya kamata in za ka yi abu ka yi shi tsakaninka da Allah kuma ka san yadda abu in za ka yi shi ka yi tunani tukuna. To shiyasa nake yawanci nake yawan cewa in mutum zai yi abu ka sa Allah farko, in ka sa Allah ka kaga shikenan. In za ka yi kome kome a rayuwa kas-- ka san ya kasance cewa kana yin shi tsakaninka da Ubangiji da ya halicce ka. To shiyasa nake yawan cewa sa jiki ka yi abun da ya kamata lokacin da yake kamata. In mutum sun kawo ko sun kawo ƙorafi a kaina ko ana ta ƙoƙe-ƙoƙe a kan na yi kaza, na yi kaza, eh gaskiya ni mutum ne wadda dama ni ɗan adam ne. Ina yin laifi, ina yin abun da bai kamata ba. To amma in an kawo ƙorafi sosai a kaina ba abun da yawanci nake cewa sai dai in yiu da addua. Ko ka san mutum mutane dole a kawo ƙorafi a kanka don kai dama koma waye ne koma waye ne kai gaskiya kana da makiyi ko mawaye kai kana da maki akwai wanda shi baya son ka kwata-kwata. To shiyasa nake yawan cewa ko Annabi Muhammadu Annabi mu da ya kawo addinin Musulunci ay kafurai basa san shi. To ka ga baya yadda za a yi, kaima ba za ka samu makiyi ba. Tunda ko annabi ma yana da makiyi ai. Kaga to shiyasa tunda annabi ma na da makiyi ai kai ba wani ba ne ai. Tunda kai ma za ka sa-- zaka samu kana da makiyi ai. To kaga rayuwan nan sai a hankali yadda nake magance ƙoƙe-ƙoƙe ko na ji an kawo ƙorafi a kaina kawai sai dai in ji ba zan ce komai ba, ba zan ce komai ba, ba abun da zan ce sai dai inyi amfani da wannan ƙoƙe-ƙoƙin da aka faɗa in ƙara gyara kaina, in ƙara sa wa masu tsoro don abubuwan da zan yi ya zamto cewa na yi shi bisa tsari, ya zamto cewa abin da na yi na ba su mamaki, ya zamto cewa abin da na yi su karan kansu in sun ji ko kuma in sun gani su san cewa eh wannan yana abu tsakanin shi da Allah kuma su san cewa wannan a wa yadda yake abun shi yana yin shi tsakanin shi da Allah ne kuma baya yin abu don wani ayi wani ya shi ko kuma yana yi yana in zamto cewa da ina abu na kawai ina sa jiki in yi shi. Ba na son wani maganan ƙorafi ko kuma wasu abubuwan. To shiyasa in an kawo ƙorafi ko kuma ƙoƙe-ƙoƙe a kaina gaskiya yawanci nake zama in yi tunani, in san yadda zan ɓullo ma wannan abu don ko da an kawo ƙorafi a kaina na san mutanen basa so na ne. Don ni ina aiki iya yadda zan iya ne, iya tunani na, iya yadda kome yake tafiya. To ka ga mutane ne kawai za su tashi su su zo suna ta maka wasu abubuwan da yadda ya kam-- bai kamata ba. To shine ya sa yawanci in na zauna nake tunani nake sanin abun da ya kamata in yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Ba na so in bar abu sai lokaci ya wuce ƙasa, a'a. Shiyasa Bahaushe yake cewa da safi zafi akan duki ƙarfe. Ka buge ƙarfen nan da yadda ya kamata, da zafin shi za ka buge shi. To shiyasa nake yawan cewa sa jiki ka yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Kau kullum bana ko da an kawo ƙorafi na ina yarda ina karɓan abun da ake cewa eh an kawo ƙorafi a kanka to shiyasa ni kullum nake ɗan gyarawa, nake ƙara gyarawa, nake shan mamaki. Ina amfani da wannan abubuwa da suke cewa suke zagi na to da su nake amfani nake ƙara ƙara gyara kaina. Nake ƙara ƙara sa jiki, nake ƙara ƙara yin bajinta na yi abun da ya kamata. To shiyasa kullum nake ƙara gode wa Rabbus samawatu, nake ƙara gode wa Allah da ya yi ni da ya halicce ni. Nake ƙara gode mishi, nake ƙara sa jiki ne a abun da ya kamata. Ka ga ba wani abun da mutum ya kamata ya yi ko kuma ya kamata ya ce sai dai ya gode wa Allah da ya halicce shi. To shiyasa nake ƙara sa jiki, nake ƙara sa bajinta, nake ƙara gode mashi don ka san kome a rayuwa ana yin shi bisa lissafi ne. Ka yi lissafi kafin nan ka yi. Kafin ka yi aiwatar da wani abu ka tabbata kana lissafawa me zai faru, me zai yi, mene ne kaza da kaza. To shiyasa kafin nan na yi abu to nake lissafi, nake sanin yadda ya kamata. Nas-- ke san ya kamata in yi kaza, ya kamata na yi kaza, ya kamata na yi kaza. To shiyasa bana samun matsala ko yawanci shiyasa nake kawai nake ƙauda kaina in yi abin da ya kamata. To shiyasa nake jin daɗin abin da nake yi.

Gaskiya da nake sa abubuwa wayana, gaskiya yana cika sosai gaskiya. Don bana barin a wayana ba. Kome na cika shi gaskiya. Kome a cike yake a wayana. Gaskiya ina cika shi sosai sosai. Ina ajiye abubuwa sosai. Da shi ke ne abubuwa masu muhimmanci na fi ajiyewa amma kuma wasu abubuwa kaman bidiyoyin, ƙwallon ƙafa bidiyoyin, abubuwa sau da yawa gaskiya ina ajiyewa. To kuma ina farin cikin, yadda nake ajiyewa kuma nake adanawa kuma nake abubuwa da su. To ka ga ba abin da ya kamata ce, sai ka ce godiyar Allah ka ya taimaka min sosai sosai. Ba abin da za ka faɗawa Ubangiji sai dai ka ƙara gode ma shi. Da shi ke waya da nake riƙe da shi gaskiya storage din shi ko in ce ƙwaƙwalwan wayan kuma gaskiya yana da nauyi sosai. Don baya cika da wuri. Abubuwa za ka ajiye da yawa daban daban za ka ajiye su. Amma kuma ka ga baya cika. To shi ya sa nake ƙara ƙwazo, nake ƙara jin daɗi, nake ƙara gode wa Allah. Da ya sa na ɗan samu kuɗi, na ɗan samu jari, na ɗan ga wasu abubuwan da ya kamata. Ka ga ba abin da ya wuce a rayuwa da ka sa jiki ka ci gaba da muhimman taimakawa kanka kana abin da ya kamata. To duk abin da za ka yi shi, ka yi shi bisa tunani. Duk abin da za ka yi shi, ka yi shi cikin natsuwa da tunani da hankali. To shi ya sa nake yawan cewa abokina, kai abin da ya kamata kayi abin da ya kamata lokacin da ya kamata. Kayi amfani da wannan dama da ka samu. In ka samu dama to ka yi, ka dama da shi. In ka ba ka samu dama ba to in sha Allahu Allah zai ba ka dama. Zai kawo daman da kai ma karen kanka za kayi amfani da shi. Kuma wadda daman da za ka ji daɗi. Kuma daman da za ka ci gaba da ƙurƙaye ka dinga nuna ƙwazon ka da taimakawa abin da ka ƙi so. Shi ya sa nake yawan cewa ka ci gaba da yin komai yadda ka ga yau yana burge ka. In ka ga abu ma baya burge ka, kai kan koma in ka ci gaba da yin shi wataran zai burge ka. Ka sa jiki kawai, sa jiki. Yi abin da ya kamata, sa jiki. Ba na wani tafiya ko kuma ba ni da wani ma'anar duk abin da za ka yi ka sa naci a rayuwa. Kuma ka ci gaba da yi consistency din nan shine dai abin da dai ya kamata. Ka dinga nunawa ci gaba, ka ci gaba koda yaushe consistent, be consistent. Kai abun nan, kai abun nan. Za ka samu in sha Allahu. Ka ci gaba da dai rokon Allah, Allah zai kawo maka lokaci. Ka ci gaba da yi dai yi din nan wataran zai zamanto labari. To ka ga shi ya sa muke yawan cewa gode wa Allah, gode wa Allah, gode wa Allah. Shi zai ba ka. Shi ne wadda kake roko wadda kake so ya ba ka kuma zai ba ka. Shi ne wadda kake tunanin yake zai ba ka kuma shi din ne zai ba ka. Kuma fa shi din ne mai shi. Kuma shi ne fa ya taimaka ka roke shi zai ba ka. Kuma in ba ka roka ba ma baya jin daɗi haka. Toh ka ga definitely ya kamata ace kana rokon shi sosai. Kuma yana so kai ka roke shi zai ba ka. Shi ya sa muke yawan cewa Allah shi kaɗai ne babu kamar shi. Babu mai bayarwa sai shi, shi ne mai bayarwa. Ko muke haƙuri da yanayin abun da muke cike a rayuwa. Ka ga ba abin da ya kamata ka ce sai dai ka gode wa Allah. Ni'imomin da yayi ka gode mishi. Abubuwan da yayi ka gode mishi. Daban daban daban daban daban yayi maka ni'ima, yayi maka abubuwa daban daban toh ka gode mishi. Toh shi ya sa muke neman kuɗi muke taimakon Allah da ya bamu abun da ya kamata, ya bamu abun da muke so. To shi ya sa nake gode wa Allah kuma nake ƙara gode mishi yanayin taimako da ya mun, yanayin abubuwa da ya mun. To ka ga ba abun da dai za ka ce gaskiya sai dai ka gode wa Ubangijinka, Allahu. Sai dai ka gode wa Allah da ya maka. Toh ka ga waya din nan, waya din nan mutane da yawa suna so, suna so suna amfani da shi amma ba su da hali da za su saya waya ko su yi kuɗi da za su saya wa. Toh ka ga dole ka gode wa Allah. Ka gode mishi. Iya abin da yayi maka ka gode mishi. Don wani abun da ka ce yake kamanke hari na ba'a maka ba gaskiya wani bai ma da shi kwata kwata. Shi abun da kake da shi ma yake so ya samu. To ka ga ka daina hangin nesa kai hango abun da kai kake da shi dai ka gode mishi. In ka gode zai ƙara maka. Ka daina wasa, ka daina tunanin wasu abun wasu, ka daina ganin abun wasu. Kai dai ka yi ka zauna da abun da kake da shi ka gode mishi. Ka ci gaba da godiya, ka ci gaba da ni'ima, ka ci gaba da addu'a. Shi mai shi din zai ba ka. Mai shi din ne yake ce atambaye shi zai bayar. Ka ga ka ci gaba da godiya, ka ci gaba da gode wa Allah da ya ba ka. Komi da komi a rayuwa. Ka ga ni'imomi ne, ni'imomin Allah da albarkatun su ne. Komi yake bin ka. Tun da har za ka iya samu ka yi ka ci ka sha ka kwanta. To ai ka gode mishi kawai. Wani baya samun abincin da ma zai ci. Wani baya samun abin ruwa da zai sha mai kyau. Baya samun wasu tufafi da su tara da sauransu. Toh ka gode wa Allah.

Eh, a sakonni gaskiya muna da sa hannu gaskiya. Muna da sa hannu a sakonni da wasu abubuwanmu. Shikeni in ina kasuwanci komi ina yin shi bisa tsari. Dan ina sa sa hannu a sakonni sosai sosai. Dan kaga mutum in za ka yi abu komi da mutum ka tabbata ka yi shi akan tsari. Ku tabbata kun yi shi akan tunani, ku tabbata kun yi shi akan yadda ya kamata. Jadawalin yadda ya kamata. Kaga wasu mutanen gaskiya in ba wai ka sa jiki ka yi abin da ya kamata da su ba, to zan ce gaskiya akwai mishkila. Za'a iya samun mishkila ko in ce matsala. Dan kaga komi a rayuwa ya kamata ka yi tunani kafin nan ka yi shi. To kaga in ba ka yi tunani ba to wani lokaci in ba ka cinani ba nanin za ta cika. To shi yasa za ka yi abu, ka yi tunani. Nake yawan cewa abokina karka damu da komai a rayuwar. Yi tunani in za ka yi abu komai zai zo maka da sauƙi ko kuma ka yi addu'a kafin nan ka roke Allah ya ba ka abin da ya zamto cewa alkairi ne a gare ka. Ya ba ka abubuwa da ya zamto cewa kamar sauƙi ne zai zamto cewa a gare ka. Ya karoke shi abin da ya fi alkairi ko mafifici a gare ka. Karoke shi abin da ya kamata a daidai lokacin da ya kamata. Ka roke shi ya ba ka kuɗi mai albarka. Kar oke shi, kaide shi. Inde kawai za ka roka don ba ka da wani abin da za ka roka, bace shi. Ina sa hannu a sakonni na gaskiya don in na zo rubuta sakonni ko kuma wasu abubuwan gaskiya ina sa hannu. Don ina ga kamar sa hannu babban abu ne ko kuma abu ne me kyau a tsakaninmu, a tsakanina da mutanen da nake musu aiki. Don gaskiya in ban sa hannu ko kuma ban sa hannu a sakonni ba, na kamar abubuwan yana baya tafiya mani yadda ya kamata ko in ce yadda ya dace. To kaga in ace akwai sa hannu ko kuma a sakonni ko kuma ya zamto cewa kama akwai shaida, akwai abubuwan da ya kamata. To kaga mutane abu ne wanda za ka yi shi in ka yi da mutum ya zamto cewa kamar in ba ka sa sa hannu ko kuma ba a sa shaida ba gaskiya a zamanin yanzu ko in ce a duniya yadda yanzu yake tafiya, gaskiya zamto zai iya zamto wa kamar abun ba za a iya ce wa anyi forging ne ko ince anyi forgery shi. To kaga ya kamata ace komai za a yi shi bisa kan ka'ida, bisa tsari. In ba ma tsari kaga abun ma kwata kwata baya kyau. Ba zai taɓa yin kyau ba, ba zai zamto cewa yana da kyau ba. To shi yasa a ko da yaushe nake sa ran, nake sa jiki kuma nake abubuwan da ya kamata. Nake nuna fajinta, nake nuna ƙwazo, nake nuna-- nake tsayawa tsayin daka in ga abu dai nake ya zamto cewa yana da kyau. Nake ƙara sa hannu, nake tunanin cewa, nake cewa abin da za ka yi shi ka zamto mutum wanda kake da tunani ka yi shi bisa tsari, ka yi shi bisa tunani, ka yi shi bisa komi za ka yi shi ya zamto cewa kana da tunani. Kana da tunani ko kana da ilimi akan wannan abun. Ka yi shi bisa tsari. Ya zamto cewa wannan tsare-tsaren da ka tsara, ka tsara shi bisa tunani mai kyau, bisa abubuwa mai kyau, bisa ayyuka mai kyau, bisa komi mai kyau. Kaga zai zamto maka cewa kana da jadawali, kana da tunani, kana da abun yi, ka san me kake yi, ka san me kake aiki akai, ka san menene ya kamata. To duk abun da ka sani dai a lokaci ka yi abun da ya kamata. Shine nake yawan cewa yin abun da ya kamata a lokacin da ya kamata shine ɗaya daga cikin manya manyan abun da mutum ya kamata ya yi. Ka san abu a lokacin da ya kamata, ka san me ya kamata ka yi a lokacin da ya kamata. In dai ba ka yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata ba to wani abu za a samu matsala gaskiya. To sasa nake cewa yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Komi ana yin shi bisa tsari. Ka gode wa Allah abubuwan da Allah ya ba ka, ka gode mishi. To kaga in ba ka sa hannu a sakonni ba gaskiya akwai abubuwan da a gaskiya za a iya samun matsala ne. Shi yasa ka yi shi kawai. In za ka yi shi, ka yi shi madaidaiciya. Ka yi shi daidai. Ka samu ya zamto cewa ka yi abu komi ya zamto cewa kaɗan yi shi daidai. Ka yi shi tsaka sakiya. Ka yi shi daidai kawai. A raba sakiya ka yi daidai akan abun da ya kamata. To kaga in ba ka yi abun da ya kamata ba to gaskiya za a samu matsala a komi. Sasa nake cewa abokina in za ka yi abu, ka yi tunani. Kaga kuma ba ana kasuwanci ko kuma in ka zo tura sakonni ya kamata ace kana sa hannu. Ka sa hannu ya zamto cewa babban shaida ne kai ne daga gare ka. Ya zamto cewa kai ne. Sa hannu gaskiya yana da mugu ko matuƙar amfani a rayuwa. Yana da matuƙar amfani, yana da amfani sosai sosai. To shi yasa hannu nake tunanin yana ɗaya daga cikin manya.

Gaskiya yanayin jadawalin aikin mu ko kuma yanayin aikin mu ko yadda muke yin aikin magaskiya muna yin aiki ne bisa tsari. Muna bin tsare-tsare. Akwai tsare-tsare da muke bi. Akwai yanayin yadda muke abubuwa. Kasan a rayuwa ya kamata ace in za ka yi komi ya kasance cewa akwai tsari. Akwai tsari yadda ka tsara. Akwai abin da za ka yi. Akwai abin da kake. Abin komi ya kasance dai ka tsara shi. Ka sa mishi tsari. To kaga a rayuwa in baka sa tsari a komi ba za a iya samun matsala. To shi yasa nake yawan cewa yi tsare-tsare. Sa tsari. Kayi abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Jadawalin tsarinmu ko kuma jadawalin yanayin aikinmu da yanayin yadda muke yin komai gaskiya muna bin tsari ne. Akwai tsare-tsare da muke bi. Kafinnan mu aiwatar da wani abu kaza muna bin wannan tsarin muna bin wannan. Muna bin kaza muna bin kaza. To kaga komi muna yin shi bisa bisa ƙa'ida ne. Kafinnan ya kasance cewa mun yi abu sai mun zauna mun yi tunani mun aiwatar da shi. Sai mun san yadda ya kamata mu yi shi. Kafinnan mu yi shi sai mun kasance mun yi tunani. Komi za ka yi shi ya kasance cewa ka yi tunanin. Ka san yadda ya kamata ka yi shi. Ka san yadda kafinnan ka yi shi ma sai ka sha wahala. To shiyasa muke yawanci kafinnan mu yi muke aiwatar da abun da ya kamata. Muke ce cewa mu sa jiki kafinnan mu yi. Muke tunani kafinnan mu yi wannan abun yaya zai kasance. Kafinnan a yi abu kaza kaya zai ka. Komi muna yin shi bisa tsari ne gaskiya a ayyukarmu. Kafinnan mu aiwatar da komi gaskiya muna yin tsari muna yin maganganu muna yin abin da dai ya kamata gaskiya. Kafinnan kaga komi a rayuwa ya kamata ka yi shi bisa tsari. Ka tsara shi. Ka san abun da ya kamata. Ka yi abun da lokacin da ya kamata. Shiyasa nake cewa aboki yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Ba a wasa da wani tsari ko kuma wani abun da bai kamata ba. Ka yi shi komi bisa tsari. Jadawalin aikinmu komi muna bin tsari ne. Kafinnan mu aiwatar ko kuma mu yi shi dole sai mun zauna eh mun yi tunani mun yi maganganu komi mun san yi kafinnan mun tsai da matsaya mun ce ga yadda za a yi abu kaza ga yadda ba za a yi ba. To shiyasa muke yawancin muke yawan cewa eh in za ka yi abu zo ka san yadda za a yi shi. Ka zo mu haɗa kai mu yi shi. Ka zo kaza ka zo kaza. Komi za mu yi shi gaskiya muna bin tsari ne. Yawanci yadda nake cewa kuma ba ma iya cewa da nake ba haka muke bi. Komi muna bin shi tsari mu ce kaza mu yi kaza mu yi kaza. To kaga a rayuwa in baka bin tsari komi ba tsari kan kaga ana zuwa ana samun matsala ko ince mishkila. To shiyasa zan ce kawai muyi tsari mu kawo tsari mu kawo sharuɗa mu kawo dokoki a abu kaza. To shiyasa kaga ko'ina akwai dokoki. Sabida in baka bi doka ba baka bi dokan aiki ba to gaskiya eh sai a samu matsala. To shiyasa komi ka sa doka a sa tsari a sa yadda ya kamata a yi abun da ya kamata. To shiyasa nake yawan cewa muyi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Ka sa jiki ka yi abin da ya kamata kawai. To shiyasa ba wani abun da yawanci zan ce ko kuma abun da yawanci zan sa ko kuma in yi kaza sai na yi shi ko na nema tsari gaskiya. Tsare-tsare da ya kamata a yi shi gaskiya ba wani abu da yawanci zan ce shi ne sai dai mu sa jiki muyi abun da ya kamata. Yin abun da ya kamata a lokacin da ya kamata ya zanto kaman wani wajibin abu ne. Kuma jadawalin aiki gaskiya ba wani sabon abu bane a gareni. Da shike ni in zan yi abu ko kuma in mu za mu yi abu gaskiya muna bin tsari ne. Muna muna da abun da muke bi kafinnan muyi abu. Muna da abubuwan da muke aiwatarwa kafinnan muyi abu. Muna da abubuwan da kafinnan muyi aiki ko kuma muyi wani zance ko kuma muyi wani abu kaza akwai yanayin yadda muke bi. Akwai yanayin yadda muke tsarawa. Akwai yanayin yadda muke aiwatar da aiki. Akwai yanayin yadda muke yin abubuwa kafinnan muyi. Sanin kanka ne ko sanin kanku ne cewa yin aiki ba haka kai tsaye kawai ake zuwa ake zunduma aiki ko kuma ake fara yin aiki ba. A'a akwai yanayin tsari da ake bi kafinnan ake yi kafinnan ake zuwa wannan aikin. Akwai yanayin wannan aikin kafinnan a yi shi akwai yanayin abun da ake bi. Akwai yanayin yadda ake yi. Akwai yanayin yadda ake farawa. To fare faren da kuma shirye shiryen da kuma yadda ake aiwatar da wannan aikin jadawalin ku dole muna sani. Muna sani yadda za mu aiwatar. Muna sani yadda muke farawa. Muna sani yadda muke kammalawa. To komi muna bin shi a tsari ne. To shiyasa akwai doka. Komi in baka taka in ka taka doka to gaskiya za a, za a samu matsala. Shiyasa kafinnan a yi shi muke bin tsari. Muke faɗa wa mutum ga yadda zai yi ga abun da bai kamata yayi ba ga abun da zai yi ba ga abun a komi muna bin jadawalin tsare tsaren aiki.

Eh gaskiya ina kare waya ta daga ƙwayar cuta sosai sosai. Ina kare wayata daga ƙwayar cututtuka daban daban sosai. Kuma wayana gaskiya ina samun dama sosai ina yin wannan abubuwa. Kaga waya na ina taimakon kaina sosai sosai daga ƙwayan cututtuka da dama sosai. Ka ga waya na ina taimako sosai don ƙwayar cututtuka da na ke taimakon su irin su virus da sauran su gaskiya. Bana son wayana yana samun matsala. Ina yawan amfani da wayana lokacin da ya kamata. To kaga wayana ko da yaushe gaskiya in ma ace ina buƙatar in updating ɗin shi ina updating na wayana. Ina kare shi daga samun wasu abubuwa da ba shi bane, abubuwan da bai kamata in samu. To shi ya sa gaskiya ko wane lokaci ina taimakon waya na kuma ina jin daɗin hakan. Kuma ba abin da zan ce sai in ƙara gode wa Allah kuma in ci gaba da sa ƙarin gwiwa. Ina ƙara abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Ba ni da wani abin da zan ce ko kuma abin cewa yanzu sai dai in ci gaba da sa himma, in ci gaba da sa ƙwazo, in ci gaba da sa jiki ina abin da ya kamata. Don ko da yaushe in za ka yi abu, ka zauna kana ganin wani yana yin abin da kai dai kawai ka sa jiki ka yi abin da ya kamata. Yin abin da ya kamata lokacin da ya kamata shi ne mafi kyawun abu, mafi abin da ya kamata a yanzu. Don samun yin abin da ya kamata gaskiya ba ƙarami abu bane. To shi ya sa kullum yawanci nake cewa, "Mu yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata ko da yaushe." Kar ka yadda a yi ma ka wayo ko kuma a ce ma ka wani abu kaza da kaza. Shi ya sa, sa jiki kawai don kare wayarka daga cututtuka da wasu abubuwa gaskiya yana da muhimmanci sosai sosai gaskiya. Yana da muhimmanci don ace in ba wai za ka yi wani abu gaskiya yana da muhimmanci fa. Yana da muhimmanci sosai sosai. Don in za ka yi wasu abubuwan gaskiya ya kamata a ce kana sa jiki, kana abubuwan da ya kamata, kana yin abin da ya kamata da sauran su. Don shi wannan abun wasu ne abubuwa da wadda zai la'anci ko kuma zai shafi wayan ka. To kaga dole za ka sa jiki ka yi abin da ya kamata don wayar ka ba ka so isa mu matsala. To shi ya sa yawanci in za muyi abu nake tunani kuma na yi abun da na ga ya dace. To shi ya sa nake cewa a yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Nake yawanci nake addu'a, nake godewa Allah. Abin da ya kamata kaga shi ne wanda muke yi. Kuma wanda abun da ka ga ko da yaushe shi ne ake sa jiki ake yi. Ka ga ko da yaushe in za ka yi abu kayi tunani, kayi tunani. To shi ya sa muke taimakon wayanmu, kar wasu abubuwa ya zo ya faru da shi. Kuma shi ya sa dai kawai ko da yaushe nake taimakon wayana. Nake ganin abin da ya dace shi ne ya kamata na yi. Abubuwan da ya dace na yi shi shi nake yi. Bana ɓata wa kai na lokaci, bana yin wani abun da ba shi bane gaskiya. To shi ya sa nake sa jiki a ko da yaushe. Nake taimakon kaina, nake yin abun da kuma shi nake gani ya dace. To shi ya sa bana ma wasu wani ƙasa a gwiwa. Tushe sa nake sa jiki nake yi. Ganin abin da in abun nan shi ya kamata to shi ne gaskiya. A ko da yaushe nake yi abun da nake ga ya kamata. Ko da yaushe kuma shi nake ga, "Eh shi ya kamata, shi ya kamata in fara yi. Shi ya kamata in yi kaza, shi ya kamata na yi kaza." to shi ya sa nake godiwa Allah ko da yaushe. Na ke cimma nasara ko kuma in cimma buri ko kuma in cimma wani abun da dai na ke gani shi dai shi ne ya kamata. To a ko da yaushe nake ƙara ƙwazo, nake ƙara sa jiki. Ba ni da wani abin cewa ko kuma abin yi ko kuma abin da nake ga kaman shi ne ya fi na buƙace shi sosai. Kaman yin abun da nake ga. Ko mi da za ka yi shi a rayuwa ya kamata kana buƙatar taimakon mutane, kana buƙatar jama'a, kana buƙatar abin da za ka yi dole za ka buƙaci taimakon mutane, taimakon jama'a, taimakon al'umma. To shi ya sa ni ko da yaushe nake cimma nasara ko kuma cimma burina. Nake ganin abun da kafin nan na yi shi to dole sai na sa jiki na yi abin da ya kamata. Nake yawan cewa dama kaga ƙwayar cututtuka da yake damun wayoyi dama ya kamata ka taimaki wayarka don kar ya samu matsala. In ya samu matsala kaga virus ya shiga waya kan ai waya kan ya zamanto cewa ya zama jigila ko in ce ya zamanto jagiri yadda ake cewa. In waya ya zamanto, ya zamo jagiri kan ai ya zamo liability ake cewa da Turanci kenan. To in ya zamanto jagiri ka ai ya zamanto aikin wahala kenan. Ka ga za ka yi ta wahala dai kawai waya kan ya riga da ya ƙare. Ya zamto shirme. Ya kamata ace kawai ka zamto kana amfani da waya abin da ya kama.

Gaskiya launukan labulen mu, gaskiya launukan labulen mu, labulen mu suna da launuka daban-daban gaskiya. Don a gidan mu labule kan muna amfani da labule sosai sosai. Don labulen mu yana nan da launi sosai sosai, launukan labulen mu, muna da labule kaloli da yawa gaskiya. Kalolin labulen mu yana nan kamar, yana kaloli ya kai guda biyar gaskiya. Muna da labule ya kai aƙalla guda biyar gaskiya. Don labulen mu muna amfani da su daban-daban. Kaga muna amfani da labule, muna da milk colour wato colour in milk. Don muna amfani da shi don gaskiya milk colour labule yana da kyau gaskiya. Kuma ya yi fiting na falon mu kuma ya yi kyau sosai. Gaskiya in ka ga falon mu yana yin yadda ya yi kyau. To gaskiya labulen yana daga ɗaya daga cike abin da ya sa falon ya yi kyau. To kaga bacin wannan labule milk ɗin da muke da shi. Muna da wani labule da yake nan shi ma yake nan fari, fari yake nan sosai, fari ne. To kaga ba wai fari can ciki sosai ba. Muna da ɗande fari kaɗan, farin ba wai sosai ba amma ba fari za a ce ba. Yana nan kamar zan ce silver colour haka, silver colour ne labulen. To gaskiya muna da silver colour shi ma ya tafi da yanayin tsari tsarin falon shi ma muna da shi. Muna da kujera akwai fridge irin wannan colour in fridge muna da shi wannan colour ne. To shi ya sa yake nan iri ɗaya. To komai muna bin shi bisa tsari ne shiyasa yadda aka ji na ce kuma a ko yaushe ka ga in za ka yi abu za ka yi shi ya zamto cewa komai colour iri ɗaya ne yana ba ka abun da kake bukata. To shi ya sa na ke ƙara kamar ganarwa ko kuma na ke ƙara cewa jama'a su san cewa yanayin abun da muke yi muna yin shi bisa tsari ne. Muna bin shi akan tsari. Don ba ma zuwa muyi abu kai tsaye muna tunani muna ganin launuka muna da fari, muna da wata, muna da colour, in da kamar zan ce ba yellow ba amma kuma kamar yellow, yellow ne. Muna da wata, muna da ja, muna da colour, muna da colour blue colour da shi ke shima kujeru akwai blue. To shi ya sa wurin ya zamto hakan nan. Komai dai muna yin shi akan tsari yadda kuka ji na ce muna yin shi bisa tsari. Don gaskiya tsare tsaren mu yana tafiya yadda ya kamata. Kafin nan mu yi muna dubawa, kafin nan mu zartar da aiki ko kuma mu faɗɗa aiki ko kuma mu fara aiki muna duba yanayin abun da zai haifar ne ko kuma in ce yanayin abun da zai yi don muna abu ne don bisa yanayin yadda abu zai yi. To kaga in za muyi abu to sai mu zauna mun yi lissafi mu ga ya abu zai kasance, ya abu zai yiwu, ya kokuma ba zai yiwu ba. To kaga ka ka tashi ka je kai abu ka, ka siyo abu bai yiwu ba to ka, ya zamto kamar cewa ka yi hatsara ne. To shi ya sa ko da yaushe muna zama muna tunani muna iktifaki muna ganin yaya abu zai kasance. Muna ganin ko in muyi abun nan zai fada zai haifar da 'ya'ya, zai haifar da uwa mai 'ya'ya. To eh in mun ga haka zai fitar zai haifar gaskiya to muna yi da wuri don muna so mu samu abun da zai ba mu abun da muke so ne. Ba ma so muyi abun da zai zo, ya zo ya zamto cewa gaskiya mun yi abu kuma bai yi mana ba. To shi ya sa a kullum in mun yi shi muke tunanin abun mun haifar da uwa mai 'ya'ya. Mun samu abun da ya kamata, mun samu abun da ya yi mana kuma abun da mutane su ma za su so kuma mun samu. Ka wai dai muna so muyi abun da komai in mun yi shi ya zamto cewa, ya zamto cewa shi kaɗai ne yake nan. To shi ya sa muke ƙara jin daɗin yanayin ayyuka da muke yi. Muke ƙara ƙwazo, muke ƙara sa jiki. Don ka san in kana abu kana ƙara sa jiki kana taimakawa kanka ne. Don mutane wasu ba su san ka ba, wasu ba su san ka ba ma kwata-kwata amma yanayin aikinka in ka yi shi bisa tsari ka sa jiki ka yi shi mai kyau to gaskiya wasu dayawa za su san ka. Dayawa za su san yanayin aikinka kuma za su san menene aikinka kuma za su, su, su, za su so ka musu aiki. Saboda in sun ga ka yi abu mai kyau to wanda ka ma abu mai kyau ɗin shi ma da kankan shi zai dinga taɗi, zai tanadar akan cewa eh yana bukatar kaza. To kaga in ka yi dai abu mai kyau to gaskiya to za a samo ka, za a ba da kai, za a nuna maka eh gashi gashi za a ce ma wane da wane wane ga kaza da kaza. Ka yi aiki kaza to kaga wannan ya zamto cewa in ka yi abu mai kyau za a yaba maka kuma za a ƙara tallata ka. To kaga wannan ya zamto cewa abu mai kyau ne shiyasa mutane in za ka yi abu ka yi shi mai kyau, ka yi shi.

Eh gaskiya muna shuka tsire-tsire, muna shukuna, muna shushuka abubuwa don gaskiya shuki yana ɗaya daga cikin abin da muke so a gidanmu. Don muna shuke-shuke sosai sosai gaskiya. Kaga shuki muna shuka abubuwa da yawa da dama. Dan in ka zo gidanmu za ka kalla shukuna daban-daban iri-iri kala-kala. Dan kaga shuke-shuke na da kyau sosai. Dan yana bunkasa, yana kawo inuwa a gida, yana taimako kuma sosai sosai. Kaga shuki muna shuka abubuwa da yawa. Muna da mangorori ne, muna da gwaigobi ne, muna da abubuwa da yawa da muka shuka a gida gaskiya. To kaga yana taimakawa, yana taimaka mana sosai sosai. Ko da a ce wajen rana ko muna samun inuwa sosai. In ana rana sosai sosai. Za ka ga in mun yi shuki sosai tunda shukunan mu yana nan. Akwai manya-manyan itatuwan mangoro ne, manya-manyan itatuwan cashew ne, manya-manyan itatuwan kwakwa ne da sauran su gaskiya. To kaga yana ba mu inuwa da muke bukata. Yana ba mu filawowi muna samun filawowi a gidan mu muna shushukawa. To kuma kaga yana taimakawa wajen abubuwa da yawa. To kaga shi wannan abubuwan in muka same shi mun shushuka su, za ka kalla wurin yayi green yayi kala green. To kuma kala kaga kala green kuma abu ne mai amfani. Tun da yana taimakawa shi in akwai rana sosai in ka zauna a cikin wannan shukunin da ka shushuka gaskiya yana taimako sosai. Za ka samu inuwa, za ka samu iska. Ko da a ce ba iska ko kuma a ce ba wuta. An ɗauke wutar lantarki babu. So kaga za ka iya fitowa ka kwanta a wannan kasan bishiyoyin ko kuma kasan wannan abubuwan. To kaga yana taimako sosai. Za ka samu ka huta kuma za ka samu ka yi abun da kake bukata a lokacin da kake bukata. To kagan shi ma yana taimakawa sosai. Kuma abu ne mai kyau. Ko da in kana bukatan ka yi wani abu, kana bukatan ka ce kaza, kana bukatan ka yi wani abu kaza. To shi wannan shuke-shuken da tsiren-tsiren da ka shuka a gidan zai taimaka maka. Yana da taimako sosai. Dan ni injiyau ne kuma ni garau ne. Na gani da idona ne kuma ya mun aiki kuma yayi amfani ne a gareni sosai sosai. Kuma tun da na yi aiki da shi kuma na yi kalan ayyuka irin wannan, kaga dole in san cewa eh ga alfanun komai. A rayuwa ba za a ce ba kome yana da amfani, komai kuma bai da amfani. Komai misali minin kenan. Komai yana da advantage, komai yana da disadvantage. Komai ana bin shi bisa tsari ne. Ana bin shi bisa jadawali, bisa yanayin yan da ake ayyukane. Ana bin komai ta komai bisa tsari. Ana sanin yadda da abun da za ka yi a lokacin da ya kamata. Ba a yin abu a lokacin da bai kamata ba. Za ka yi abu ne ka yi shi ka zauna ka yi shi a tsari. Ka tsara komai kafin nan ma ka fara. Kafin nan ka fuɗa shi kafin nan ka fara shi. Ya kamata ka kawo tsari. Ka san menene ya kamata ka yi. In za ka yi abu kaza to ka tsara shi. In za ka yi abu kaza ka san yanayin yadda ya kamata ka fara shi, yanayin yadda ya kamata ka yi shi. In ka yi shi ba tsari gaskiya abin zai zamantocewa eh abun da ka yi ba ka yi tunani ba. Ka san cewa in za ka yi abu ka yi shi ka tsara shi. Ka san yadda za ka fara shi. Ka san yadda za ka yi shi. Ka san yadda in ya kwaɓe ma akwai hanya da za ka bi ka magance shi. To shi yasa ake son mutum in zai yi abu ya yi shi bisa tsari. Ya san kafin nan ya yi shi, ya san menene ya kamata ya yi. Ya san menene ya kamata ya yi in ta kwaɓe ma. Ya san menene zai iya ci-ciro wannan ƙan shi ko ya ciro ƙan shi daga kan abun da ya kwaɓe. To shi yasa nake yawan cewa in za ka yi abu ka samu ka yi tunani. Ka san menene ya kamata ka yi. Abun da za ka yi shi a lokaci kaza. Abun da za ka yi shi a wannan lokaci, a wannan minti, a wannan second ya kamata a ce ka yi tunani kafin nan ka yi komai a rayuwa. Don kome a rayuwa na bukatan tunani. In ka yi tunani zai zo maka da sauƙi. In ma ba ka yi tunanin ba wani lokacin yana zuwa da sauƙi amma kuma baya kyau ne. To shi yasa ake so ka yi tunani. Ka yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Ka yi abun da za ka yi shi. Kai ma za ka yi alfahari da kanka. Ka yi abun da kai ma karar kanka in ka yi shi. Za ka so ka na ji kuma za ka so ka na faɗawa mutane kai kayi abu kaza. Za ka so ka na mutane suna yaba abun da ka yi. Za ka so mutane suna son abun da ka yi. Za ka so mutane suna jin daɗin yanayin yadda ka tsara abubuwan ka, yanayin yadda ka yi aikin ka. To shi yasa yawanci in za ka yi abu, in za ka shuka tsire ka shuka su da yawa saboda ka samu inuwa ko abun ci ko kuma abu-

Gaskiya yadda muke sa hannu ko kuma yadda muke abubuwa ya bambanta da yacce zan ce yadda mutane wasu suke abubuwansu. Dan mu gaskiya a yadda zan ce mutum ne mu wadda muke yin abubuwa bisa kan tsari muna bin doka. Akwai wasu abubuwan da muke gaskiya ya danganta. Kawai muna yin kome bisa tsari ne gaskiya. Muna bin shi ne akan tsari. Muna kan kome dai muna yin shi dai bisa kan tsari. Muna tsara shi kafinan muyi shi mun san yadda zamuyi. Kafinan mu aiwatar da abu muna sanin yadda ya kamata muyi. To shi yasa gaskiya kome muna yin shi muna dubawa muna sanin abin da ya kamata. Kafin nan muyi dai abu kome muna sanin wani abin da ya kamata kuma yadda muke sa hannu muke yin abubuwan da ya kamata muna dubawa muna sanin yadda kafinan muyi abu, kasan kafinan yawanci in zaka yi abu kayi shi bisa tsari kasan yadda zakayi kafinan yadda zaka fara shi, yadda zaka aiwatar da abun, yadda zaka yi abun, yadda kake gani zai yi amfani ko kuma zaka bi doka ko kuma zaka yi wasu abubuwan. Kaga ya kamata ace wai ka bi kome akan daidai. To shi yasa muke kara sa ƙwazo muke kara yin abun da muke ga ya kamata. Muke kara taimakawa jadawalin abubuwan da muke yi. Muke kara bin tsare-tsaren, muke kara dubawa yanayin abun da muka yi yayi ko kuma bai yi ba. Yanayin abubuwan da muke yi ko bai yi ba ko yayi muna duba kome da kome. Muna sanin abubuwan da ya kamata. Muna sanin yanayin yadda muke abubuwanmu kome da kome to shi yasa muke bin wasu tsare-tsare kafin nan mu aiwatar da wasu abubuwa. Muke sanin yadda abun in yayi ko kuma in bai yi ba, in ya kama ko kuma in bai kama ba. To shi yasa muke kara ai muke kan sanin koma me zamuyi muke sa hannu muke sanin yadda in abu ya kasance yayi ko kuma bai yi ba ko kuma muke sa ko wani muna koma me ne muna yin shi bisa tsari. Muna sanin yadda in abun yayi ko kuma bai yi ba to muna kara sa himma muyi shi. To shi yasa ka ga kome a rayuwa in zaka yi shi ka tabbata kayi shi akan tsari. Ka tabbata kafinan kayi shi ka tabbatar cewa kayi shi. Ka sa hannu. Ka san mene ne abin da kayi. Ka san mene ne in zaka yi me zai haifar me kuma zai. Yadda muke sa hannu, yadda sa hannun mu yake gaskiya. Kafinan mu sa hannu muna sanin menene ya kamata muyi. Menene abun sa hannun zai kawo, menene koma me muke yi muna yin shi akan tsari gaskiya. Bama barin kanmu yayi marfi ko kuma mu aiwatar ko kuma mu fitar da wasu abubuwan. Kome zamuyi shi muna sanin yadda ya kamata. Ka san rayuwa kafin nan kayi wani abun ka san yadda abun yake ko kuma ka san yadda ya kamata abun ko kuma yadda ya kamata tahi yacce ya kamata kayi. Menene abubuwan da ya kamata ka sani. Mene ne abubuwan da yake kamata kayi. Mene ne abubuwan da yake kamata ka kawo ko ka kawo don canji ko kuma don wasu abubuwa. Akwai abubuwan da ake bi ake yin shi. Akwai wasu abubuwan da matsayin ya kamata ka san yadda ya kamata a yi. Akwai wasu hanyoyi da ake bi da ya kamata da ya dace. Akwai wasu abubuwan da zaka yi shi kai ma kasan kanka kasan ka yi shi ya dace. Akwai abubuwa da yawa. To shi yasa muke bi kowanne jadawali ko kuma ko wate hanya muke bi muke sanin ya kamata muyi. Ya menene za muyi. Mene ne ya kamata ace in mun yi shi zai haifar da kaza. Menene in mun yi shi muke sanin zai kawo kaza. To shi yasa koma me muke yin shi muna kawatarwa muna aiwatar da shi muke yin shi akan tsari. Muke tsara shi muke sanin in mun yi shi mun yi akan daidai ne ko kuma muke sanin in mun yi shi ko bamu yi akan daidai bane ba. Toshe yasa muke kawo wasu tsare tsarin wasu shirye shirye muke tsarawa. In mun kawo sa hannun mu shi yasa muke sa hannu akan koma me za muyi. In mun yi shi za a kalla akwai sa hannun mu. Akwai yanayin yadda abubuwan in mun yi shi ma yake fita yake zuwa yake zama yake sanin ya koma me muke tsara shi gaskiya. To ni abun ina ga kamar abun ya zamto kamar wani gida ya ne ko kuma abu ne wadda mutane in ka yi shi yana zamtowa kamar abu ne mai kyau a gare mu a gare mu. Tun da muna sa hannu muna yin shi bisa daidai muna yin sa bisa tsari to kaga ba abun da za mu ce sai dai mu cigaba da abun. Mu ci gaba da inganta shi ko mu cigaba da ƙawatar da shi. To ka san kome a rayuwa in ka ƙawatar da shi ka yi shi akan tsari ka yi shi mai kyau to gaskiya ba abun da ina ga za ka yi shi kuma ka samu matsala. Kome ka yi shi akan daidai kake gani. Kome ka yi shi kome kawai.

Eh gaskiya ina amfani da matashin wuya sosai sosai gaskiya. Sau da yawa gaskiya ina amfani da shi. Dan bashi bane so ina amfani da matashin wuya sosai. Dan ni mutum ne wanda yake son amfani da matashin wuya ko kuma abin da zai taimake mu. To gaskiya tunda shi matashin wuya abu ne wanda yake taimakon mutum, yake taimakawa mutum yin wasu abubuwa na yau da kullum. To gaskiya ina yawanci ina amfani da shi sosai sosai kuma tunda yana taimaka mun dan yana kare ni da wasu abubuwa ne gaskiya kuma yana jin daɗin yanayin yadda nake amfani da shi kuma yanayin yadda nake abubuwa da shi. To gaskiya yana taimaka mun kuma na ƙaruwa ina yin abubuwa da yadda nake so a yadda nake yi. To kaga shi matashin wuya kuma ba wani abu bane wanda shi ba taimako. Ina amfani da shi ne a ko yaushe. Ni duk abun da zai taimake ni a rayuwa ko kuma zai taimake ni a kasuwanci na ko kuma wasu abubuwan da gaskiya ina yin amfani da shi sau da yawa. Dan ni mutum ne wanda me yake son wanda ya damu da abun da yake damunsa, wanda yake taimako ko kuma yake jin daɗin abun da zai taimaka mishi. Ko yayi abun da zai samu ƙaruwa ko kuma yayi abun da zai samu taimako sosai sosai. Gaskiya ina duba wannan wajen kafin na yi abu ko kuma kasancewar zan yi abu ko kuma wani abu haka gaskiya sau da yawa ina duba abun da yake taimaka mun ko kuma abun da zai kawo mun cikas a kasuwanci na ko kuma a harkala da nake. Dan ina duba yanayin yadda nake so da yawa. Dan in zan yi abu ina zama nayi lissafi, nasan me yake mata nayi. Kafin nan na yi shi, nasan me zan yi. Kafin nan in fara shi, nasan yadda zan fara. Kafin nan na yi, nasan tanadin da zanyi kuma abin da yaka mata nayi a koyaushe. To shiyasa nake yawan zama nayi nazari, nayi tunani, naga menene ya dace. Kasan ka yaka mata kayi abun da yaka mata lokacin da yaka mata. Kayi abun da ya dace a lokacin da ya dace. Kafin nan ka aiwatar da wani abu sai ka zauna kayi tunani, kasan yaya ne abun zai kasance kuma in babu damuwa sai ka nemo wani maslaha ko kuma abun da kake ganin kafin nan kayi, zaka rabu kashi, zaka raba kanka ko kuma kayi. Ka zauna dai kayi tunani. Ko ma me like in yazo kasan kana da plan, kana da strategy da zaka bi wadda zaka dakka. Kuma kaga yana da taimako sosai kuma sau da yawa in ka yi amfani da shi wani hanya ne ko kuma wani strategy ne na taimako wadda zai taimaka maka kuma wadda zaka samu ƙaruwa, wadda zaka yi abubuwa sau da yawa, wadda zaka ji daɗin yanayin yanda kayi abubunka ko kuma yanayin yadda ka saka kuma yanayin yadda kayi abubuwan da kake wannan abu. To kaga shi ko me a rayuwa in zaka yi shi, kayi shi a kan tsari, kayi shi a kan daidai, kayi shi bisa tunaninka, bisa iyawanka ko kuma bisa yadda kaga abun da ya ka mata ko abun da ya canja ta. To shiyasa a koyaushe kafin nan nayi abu nakan zauna nayi nazari in san yadda abun zai kasance ko kuma yadda naga abun yaka mata ko kuma yadda abun zai yiwu mini ko kuma yanayin yadda zan samu fita ko kuma in samu ƙaruwa. To shiyasa nake yawan gani ko kuma kafin nan nayi, in san yadda abun zai kasance. To shiyasa nake dubawa ko zan duba fitana idan zan fita ko kuma wasu abubuwan. To shiyasa haka nake kasancewa da yi ko kuma da wasu.

Gaskiya akwai kalolin fure ko kuma wasu abubuwa irin kaloli da yawa ne wanda na fi so. Ni mutum ne wanda yake son farin abu, yake son kore ko ja ko wani abu. Ina son abubuwa daban daban, kaloli daban daban. Kuma gaskiya yana yadda nake so ko yana yadda nake son wani kaloli gaskiya ba kala da, ai an bani so a gaskiya. Sai abu ya burge ni mafi yawanci kuma nake so kuma ina jin daɗin ko wani kala. Ko fari ne, baki ne ko kuma ja gaskiya fure ina son fari. Na fi son fari shine nake so. Amma kuma kowane kala ma in na samu gaskiya ya yi mun gaskiya. Dan ni ban da matsala akan ko wane kalan fure ko ko wane kalan wani abu haka. Dan already yana da, yana da irin komi yana da like kowa yana da irin preference nashi. Kowa ya zance ne, kowa yana da kalan preference nashi da abun da yake so. Bayi maybe me komi irin normal color ɗin ma yake sauki amma dai preferably ina samu white ɗin, fari ɗin yafi mun gaskiya ko kuma black ɗin duka waɗannan colors ɗin yayi mun and it's okay for me and a go for me. To gaskiya kala kala irin waɗannan yana mun and I think dalilin da yasa nake so shine yawanci yana haskakawa and kuma ɓacin haskakawa wanda yake yi ko ina ne daga ko ina kaga hango ko ka gani zai tarbe ka da sauransu dai gaskiya. Dan ni na da dalilan da yasa nake son abu ko nake yin abu. Ba abin da zan ce a duniya nan bana yin shi bisa dalili ko kuma ba abin da ko don abu baya mun. Komi ina yin shi a kan kowane kalan dalili. Ina yin abu yadda ya abu yamu, yadda nake so, yadda na gaya burge ni komi kawai. Ina sa jiki in yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Bana son inyi abu bisa kan wani abu ko mene. Ina son yin abu in tabbatar na yi shi bisa yadda ya kamata a lokacin da ya kamata. Ka sa yi abu ka ga furanni nanan faraɗe gaskiya sunfi bada abun da ya kamata, sunfi bada abun da ake so. Toshe sa nake son wannan kalolin furen, nake jin daɗin wannan furen nake so in ga ko na sami wannan fure ɗin ko kuma in ga dai kalan gaskiya fure ɗin farare dai na fi so. Shi ne gaskiya wannan kala ne da na fi so, da na fi jin daɗin shi, da na fi so in samu dai in ci gaba da hara kala ko kuma ina yin abubuwa. Gaskiya kalan fure fari shine kaman zaɓina shine choice nawa kuma shine irin abin da na fi so. Shine kala da na fi so kuma ina son wasu kaloli ina so kaman kore, kaman ja, ina son ja ma duka. Duka suna ɗaya daga cikin kalon kala kala da nake so gaskiya. Kuma ni mutum ne wanda yake son irin abubuwan da zai ji burge ne gaskiya. Ni ina son, ina son abun da zai burge ni. In gan shi wadda na ganshi kalo kala ɗin da ya burge ni ko kala da yayi mun komai ne gaskiya. Ni a ko sa yaushe ne ina ƙara jin daɗi, ina ƙara gode wa Allah wasu kalolin da nake samu ko abubuwan da nake samu nake ƙara mu gobe wa ko kuma wasu abubuwan dai gaskiya idan ina samu kaman farin kala gaskiya yana jin daɗi yana mun. Dan in na ganshi daga ganin shi yana, yana attracting na mutane kuma yana attracting na dayawa kuma kaga in mutane suka gani wannan kala ɗin zai burge su kuma za ka gaya musu kyau. Kuma su ma suna so su samu wannan kala ɗin abun da nake magana. Kaga furanni farare gaskiya yana jan hankalin mutane, yana ɗaukan hankalin mutane dayawa da yawan gaske. Dan mutane ko ni ma ya ɗauki hankalina. To shi ya sa nake yawan cewa na fi son farin furanni. Na fi jin daɗin su saboda in ka gansu su za su ɗauko hankalin ka da wuri kuma kai zaka so shi da wuri saboda yanayin shi da kuma texture ɗin shi. Ba iya texture ɗin ba ma in ka gan shi kawai like da farko ya zance ne ma ko approach ɗin ne komai ne ne. In ka ganshi ma dai kawai zai like zai burge ka. To dai yawansu ba iya ma wannan ba akwai abubuwan da like in ka ganshi ma zaka like falling in love da abun because maybe appearance na abun ma is very very good and yadda ma ka gan shi zaka ga ka like nashi, ka like nashi. To shi ya sa nake yawan cewa I prefer white because white gaskiya yana da kyau and kuma yanayin da mutane dayawa suna son shi. To shi ya sa to ɓacin white ma red color ma gaskiya ja yana da kyau and kuma is attractive. Duk abun da is attractive kaga za ka ga mutane dayawa.

Gaskiya ina yi ba lokacin bacci ko kuma lokacin abubuwa, ba abin da ni ba. Ina yi lokacin bacci gaskiya. A'a, ina harsashe ina kuma abubuwa dayawa gaskiya in ina bacci. Lokaci lokutan bacci ina yi gaskiya. So gaskiya, ni mutum ne wadda like in ya zo yin abu, ina samun lokaci, ina samun time, ina so in abu kaza lokaci kaza. Komi ina yin shi based on time. Komi ina yin shi based on abin da ya dace. Ba na barin lokacin abin nan. Komi na tsara shi like yana da time nashi. In sa time na wannan, komi yana da wannan time nashi. Komi yana da shi. To shiyasa ina daidai lokacin wannan ba na yin wannan a lokacin wannan ba na yin wannan. To shiyasa komi a rayuwa, kai creating ba komi da kake kai creating nashi, kai creating mishi time, kai specifying nasu, kai differentiating nasu. Komi dai like yana da time nashi. To shiyasa muke ba da time. Okay, maybe da safe. I think da safe ma yana lokaci ne mai kyau. Kuma ya kamata kai insisting kan maybe da safen de I think zai fi. So gara kai creating time da sauransu don a samu a, a samu a yi, samu a yi, a samu a, a samu a fahimci juna da sauransu. To shiyasa nake cewa in ina harsashe, in ina kwance a bacci gaskiya ina yin harsashe sosai sosai. Ina zama, ina tunani in a wasu abubuwa da ya sunbatu da sauransu, maarke mafarke ma itin duka komi like ya kamata kai kai creating na space da sau da komi da komi. So sabida in ya zo za ka samu already space ɗin is very clear. Kuma abinda work ɗin ya zama very very clear, and readable. To shiyasa abin da ake yawan cewa kenan. To shiyasa naje maka magana just ka yi insisting akan ayi creating a samu good job kawai. Komi in ya zama clean and clear, zauki. Ba wai sai an samu an duba ko kuma an yi editing ko kuma an yi wasu abubuwa ba. To shiyasa nake cewa just ka yi insisting muyi abun nan. Idan an samu an yi shi so I think it's okay. It's okay. Sai mu samu. In an samu an yi clearing na komi, mun yi clearing na media ɗin. Ka san dole media za su zo suna sunbatu, suna zuwa suna ta interview da sauransu. So I think in an mu samu mun yi gama da media team da sauransu, so kaga ya kamata ace mu samu mu nasu mu san abin da ya kamata. Definitely mu san abin da dai ya kamata. Definitely muyi abin da ya kamata. Kullum nake faɗa. Shiyasa kullum nake faɗa. Ya kamata ka yi abin da ya kamata. Ya kamata ka san abin da ya kamata. Do well. Komi ka yi shi abinda dai ya kamata. Ba ruwan ka da komi da komi da komi. Just do as you can. To shiyasa nake cewa in ina bacci nake harsashe. Harsashe ba wani sabon abu bane a gareni ina bacci dan ina yin shi. Kuma in na yi shi ma ba wani masala ne. Already na riga da na saba. Ba wani sabon abu bane de a gareni tunda na saba yin shi. Ko da yaushe ina yin shi. In na yi shi ina jin daɗi. Kuma gaskiya abin da nake samu an kuma abubuwan da nake yi yawan yi kuma yawan nake gani to gaskiya I think abune mai dacewa. Zan ce irin abun is convincing don ko da yaushe yawanci zan ce. In za ayi rating nashi out of hundred, zan ce gaskiya seventy percent kan, seventy percent kan ina yi. Out of hundred, seventy percent ina yi gaskiya. To kaga yawan ci tunda seventy percent kan ai, ya wuce, ya wuce out of hundred kan ai ya wuce lissafi. Saboda an ce more than half ka na yi always kenan yana nufin cewa a ko da yaushe ana samu. Ka na yi, ka na yi, ka na yi. To gaga gaskiya ana samu daidaito da kuma wasu abubuwa. To kuma kaga a wannan gaɓan ana samun abubuwa dayawa dai. To kaga harsashe a bacci kuma abune mai kyau da ni kuma yawanci nake yin shi. Kuma ba na samun matsala. Ba na samun matsala. Kuma ina ƙara jin daɗi. Ina jin daɗi yana yin yadda nake yi, yana yin yadda nake abubuwa, yana yin yadda nake sawarwa kaina abin da ya kamata. Nake sawarwa kaina mutunci da abubuwan da nake yi. To shiyasa nake ƙara birge kaina, nake ƙara taimakon kaina akan abubuwan da nake, akan abubuwan da nake samu. Nake samu ba wani ɓata lokaci. Nake yin abin da ya kamata lokacin da ya kamata. A kullum shiyasa nake cewa sa jiki harsashe a bacci ba wani abu bane. Abune dai mai kyau wadda mutane da yawa suke yin shi. Wadda yadda aka saba yin shi ba matsala bane. Shiyasa nake cewa sa jiki ayi abin da ya kamata kawai. Ba wai isam ba to ko kuma a wasu abubuwan ba. Shiyasa nake cewa.